Abin da nake yi lokacin da babu wutar lantarki, ina karanta Alqur'ani. Sannan ina yin waƴansu abubuwan da zasu amfani rayuwata, kamar karatun jarida, kaman karatu abin da ya shafi Nobel da sauransu, wa'innan su ne abubuwan da nike yi idan babu wuta lantarki.

Bana iya ɗinka tufafi saboda ni ba tela ba ne. Tela shi kaɗai ne zai zamt cewa zai iya ɗinka tufafi. Da tukkuna abin da yaza manto cewa ana ya bawa a jiki ba ma tufafi ba. Wannan aiki saibwanda ya iya aikin tela, zai iya yin wannan aiki. Saboda haka gaskiya ban iya ba, ba na iya ɗinka tufafi.

Ina kuna Bluetooth kullum mana. Tun ballema in ya zamto cewa ina buƙatan sauraron abubuwa, hakan yakan nishaɗantar da ni. Inayi ina sauraro ina jin kuma abinda akeyi a duniya ta hanyar sauraron labarai da sauransu labarai wa'inda suke masu inganci ba irin labaran da ake yi a yanzu ba na shirme da sauransu. Wannan shi ne a taƙai ce.

Eh gaskiya muna haɗuwa da, da abokanan, ah, cinikine a kasuwa ko kuma a wurin cin abinci. Duk waʼyinnan hanyoyi ne waɗanda muke haɗuwa da su. Hakan ya kam bani ƙwarin gwiwa wani lokaci ya zamto cewa muyi ciniki mai inganci wannan shine.

Inda nake magance damuwa a aikina, na kan ɗakko Alqur'ani ne karanta kawai. Babu wata hanya ta dauce wannan. Kaga, zan yi ibada a matsayin karatun Alqur'ani, sannan kuma zan yaye ma kaina wata damuwa. Wannan kawai shine abin da nake yi idan nashiga damuwa. In sha Allah.

Ina yanke farce na sau dsya ne a sati da ranan Juma'a kamar yadda annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya yi mana umarni da shi. Wannan shine a takai ce in ka bi wurinsa ko hana sa, haƙiƙa shine za ka rabauta duniya da lahira. Wannan shine a takai ce.

Ina kula da gashina ta hanyar shafa mai, in wanke, in taje da kuma fesa masa duk wani abinda zai zamto cewa ya kula dashi, yayi ƙamshi, yayi laushi. Wa'innan sune hanyoyin da nake bi wurin abinda ya shafi kula da gashi na. Babu wata hanya ta uku da nake bi.